Tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa, "Wane 'ya'yan itace kake fi so?" To na san dai in anbibiya, mostly ana tambaya ne akan kayan marmarin da na fi so. Ni kuma na fi ƙaunar lemo, abarba da gwanda.

Tambaya ta gaba ya ce kana iya dafa abinci? Amsa, eh ina iya dafa abinci. Ɗan ko yau da gas ɗina ya ƙare jiya sai da naje nayi siyo gas kafum na zo na dafa abinci na tawo aiki.

Tambaya ta gaba ake cewa kana cin citta a abinci? Amsa, eh, ni mutum ne mai buƙatar citta a abinci domin ina son abinci mai yaji wanda ya sa citta tana taimakawa da kanshinta.

Tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa, yaushe kake cin abincin rana? Kai wannan gagarumar tambaya ce, gaskiya ba tsayayyen lokaci, kawai inna ji yunwa.

Tambaya ta gaba ya ce wane abincin gargajiya ka fi so? Gaskiya na fison shinkafa da wake, gurasa da kuma ganye ace an yay yanka mata kabeji ko salak akai.

Tambayar ta gaba ita ce sau nawa kuke yin taro a mako? Gaskiya ni ban fiya yin taro ba. Ba wajen aikina ba ma mitin saboda haka sai muyi sati biyu ma bamuyi ko sau ɗaya ba.

Tambaya ta gaba ita ce wane irin takalma kake fi so? Na san ana so a ce wane irin takalmi nafi so ke nan. To nafi son takalmi sau ciki.

Tambaya ta gaba wane fure ka ke fi so? To nan fa ɗaya, ni ba mutum ne ma 'abocin fure ba.

Tambaya ta gaba ita ce, ka fi son bas ko tasi? Tabbas na fi son bas, eh sorry tasi amma ba na samun kuɗin shiga tasi dole in bi bas.

Tambaya ta gaba ita ce nawa ne, nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan lita uku, lita huɗu. Kam lokacin har lita biyar ma ya danganta da dukan ɗaki.

Tambaya ta gaba aka ce yaushe ka ke cin abincin dare? Gaskiya ba ko da yaushe ba zan iyi sati ma ban ci abincin dare ba.

Kake fi so? Na fi son vanilla ice cream.

Tambaya ta gaba aka ce wane lokaci ka ke wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki ne idan sun yi dauɗa kuma zan bari rana ta fito.

Tambaya ta gaba aka ce kana amfani da kwamfuta? Eh ina amfani da kwamfuta sosai. Ina iya amfani da ita.

Tambaya ta gaba aka ce sau nawa ka ke amfani da intanet? Gaskiya ko da yaushe. Indai wayata na hannuna toh ina already ina intanet.

Tambaya ta gaba mai tambaya yace. Wanne ne abin sha da ka fi so? Na fi son lemo.

Tambaya ta gaba aka ce kana amfani da mataimakin murya? Eh na yi, ina amfani da amsakuwa wanda da ita ne za su iya gabatar da kan kasamtacci.

Tambaya ta gaba aka ce kana koyan wata yare? Eh ina koyan Igala saboda ina soyayya da 'yar yaren haka ya sa na ke koya, ina koyan Igala.

Gaba aka ce yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ne idan ina da halin yi ba wai kawai dan suna buƙata ba.

Ta gaba akace kana zama kan gwiwa? Eh dole in zauna akan gwiwa kam, tunda ni ina yin sallah. To, duk musulmi kuwa.

Tambaya ta gaba aka ce, wane aikin gida kake yi kullum? To a halin yanzu da mama ta ce dani ba, ni nake wanke wanke, nake girki, kai hadda shara ma in ta kama.

Tambaya ta gaba shine kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iyawa. Eh yayi nisa ma sosai wanda in a kusa ne zan iya fasawa mutum kai.

Tafiya ta gaba akace yayane unguwarku take. Unguwar mu unguwa ce ta mutane lokal unguwa dai haka ta ƙauye haka.

Tambaya ta gaba akace yaya kake ajjiye kuɗi? Ba wani kuɗin da ake ajiyewa a zamanin nan, duk wanda ya zo kashewa ake a ci a koshi a huta duban da ya zo.